Mm gaskiya muna da kyakkyawan alaƙa tsakanin mu, a ma'aikata. A ma'aikatanmu, sai da daga ana samun musabaha da juna, da wasa, da dariya. Saura alamura na, na mu'amala mai kyau tsakanin ma'aikata.

A zahirin gaskiya wani lokaci ina samun yawancin koke-koke daga abokan zama da sauran mutane ta yadda za ka gan abubuwa suka chakude sai ka rasa ta inda za ka kama abu, amma in ka tsaya ka natsu sai kaga ka solving yawancin matsalan cikin sauƙi ka sallami kowa yanda ya kamata.

Eh, wannan tambaya na ji daɗinta sosai. Mafi akasari gida safe bayan na gama da abun da zan yi, na kan zo haka kamin bayan ƙarfe tara in samu ɗan ƙara kwanta wa ɗan yi bacci.

Nakan yi video call da musamman da 'yan uwana wanda suke nisa ko na kusa lokaci-lokaci. Nakan kira mu sadu da su ta yanda za mu gani, za mu gansu fuska da fuska ko da ba mu tare kusa da kusa. To ina nake abin da yakan ƙayatar dan hada su da mu.

Gaskiya, dan da na samu kai na a cikin damuwa su ba ma, ba kasafai ba. Yawanci na samu kai na a cikin damuwa nakan bar wurin in shiga inda jama'a suke. Mu ci gaba da hulɗa da juna. To ina cikin jama'a ina samun sauƙin dukan damuwa. Amma mudin ina zaune ni kaɗai, zan iya samun damuwa haka.

Eh gaskiya muna da bokitai da dama wanda muke gudana da ayyuka, eh zakaga wasu mu dibo ruwa wasu muyi wanke wanke dasu, eh da sauran abubuwa makamantan haka mu kam gudana da ayuka masu kyauta bokiti gaskiya ne.

Eh gaskiya dai kam muna da kiwo a inda muke akwai kaji da zakarun. To yawanci kuma kukan zakara nan shi ke tayar da mu daga bacci. Ko da mutum yana cikin bacci, za ka ji zakara ya yi cara ta hanyar dole ma za ka tashi ka tabbatar yi lokacin tashi. Kamar dai lokaci ya yi haka kamar irin ƙarfe shida, za ka ji suna ta yin kuka karfe shida na safe.

Wani lokaci tabbas in ina so in samu yanar gizo, inda ya kamata to nakan bar inda nake in koma kaman cikin makaranta haka oo in koma kaman cikin makaranta inje in cigaba wasu abubuwa haka. To ni kanji daɗin gudanar da wannan al'amuran gaskiya.

Eh gaskiya amfani da barkono mai yaji mits. Ban cika san barkono mai yaji ba gaskiya saboda ya cucad dani. Ban ci ko abinci bana son shi saboda ya budda abinci yai yaji sosai. To gaskiya abun mtsw bana, abinci wa nakan iya haƙura da cin abincinma gaskiya. To shi yasa ban cika san barkono.

Eh gaskiya takardun aiki wancan da na dawo na ga samun guri a daki na musamman inda nake ajiye takardu. Sai a cigaba da kula da wasu al'amuran saboda ina zuwa in same su yanda ya kamata ba tare da an samu an canza musu guri ba da sauransu. Wannan abun shi nake yi kusan kullum in na dawo daga gurin aiki.